Sau nawa kake goge haƙora? Ina goge haƙora sau ɗaya. Shine wanda nake goge wa da safe kafin in ci abinci kuma kafin in fita zuwa wajen aiki. Shi goge haƙora yana da matuƙar amfani sosai saboda yana taimakawa wajen cire cututtuka na abubuwan da mutum ya ci kafin ya yi bacci. Saboda idan mutum baya goga haƙora to yana cikin hatsari sosai wanda yana iya sa haƙoran mutum su samu matsala that is su fara lalacewa. A lokacin ne tsutsotsi za su rika samun dama wajen ɓoye wa a cikin waɗannan haƙoran har su fara sa wa'anna haƙoran su fara samun matsala na tsutsotsi. Saboda haka yana da kyau mutum ya rika goge haƙora yana da matuƙar muhimmanci. Hakazalika, akwai wasu mutane waɗanda za a ga cewa suna goge haƙora sau biyu a wuni. Wani lokaci idan suka goge da safe sai kuma su goga da daddare idan suka gama cin abincin dare kafin su kwanta. To wannan kuwa gaskiya yana da matuƙar amfani sosai saboda idan mutum ya goge da safe duk abin da mutum ya ci daga safe zuwa da rana har da yama da kuma dare. To a wannan lokaci duk wani abin da, abin da mutum ya ci wanda ya maƙale ga haƙora to kafin mutum ya bacci idan ya wanke wannan haƙoran, wannan ƙwarin ba za su samu abin da za su ci ba ko kuma ba za su samu wajen ɓoyewa ba ko kuma, abubuwan da mutum ya ci wanda ya riga ya wanke zai sa ba za su ga cewa haƙora waje ne da za su iya zuwa don su samu abin da su za su ci. Abin da yake kawo lalacewar wannan haƙoran sune abubuwan da mutum ya ci wanda suka maƙale. Yawancin waɗannan tsutsotsin sune abin da mutum ya ci ya maƙale shi suke bi don su ma su je su ci wannan. To garin ci shine yake jawo wadannan matsalolin na wanda za a ce wai mutum ya fara samun, matsalar haƙora har zai iya zama idan, a wajen waɗannan haƙoran za a ga cewa zai fara ci har ya rika ba da rami ko kuma kogo a cikin haƙoran mutane wanda zai iya sa har ya ci tushen haƙoran. Kuma idan ya ci tushen haƙora to haƙoran sun riga sun lalace wanda zai fara ba wannan mai haƙoran matsaloli sosai. To yana da kyau matuƙar kowa da kowa ya kula da haƙoransu, kula da haƙoransu saboda nan gaba karya zamanto ce wa nan da yan shekaru kaɗan kafin mutum ya girma a ce wai za a riga an ciccire duka wannan ko kuma an cire wasu haƙora wanda ba za su yi kyau ba kwata-kwata.

Yaushe kake cin abincin rana? Cin abincin rana yana da matuƙar amfani sosai ga kowa da kowa, musamman idan ya zama to cewa mutum baya azumi. Yana taimako wajen ba mutum kuzari na gudanar da ayyuka na wannan yini A wani lokaci cin abincin rana yana danganta da lokacin da mutum ya ci abincin safe. Akwai wasu wanda suke saurin cin abinci daga irin ƙarfe goma na safe zuwa daga wasu za su ci abinci wani lokaci abincin safe, wasu suna cin shi ƙarfe bakwai na safe, wasu suna ci takwas, tara ko kuma goma wansu ma har sha biyu. To, irin wannan ka ga kuwa duk wanda ya samu yaci abincin safe ƙarfe bakwai zuwa takwas, da abin da za a ci wai ana neman sha biyu, ɗaya har zuwa irin ƙarfe biyu. To, a yinwa zai addabe wannan mutumi saboda yanayin abubuwan da suke faruwa. To, wanda zai ci abincin safe misali a cewai ƙarfe sha biyu na safe ko kuma sha biyu na rana. To, kun ga kuwa kafin ya ce wai zai ƙara sa, wani abu ciki kuwa zai iya kasancewa irin a da daddare. Eh. To, yanzu maganan da ɗai muke dubawa shine a wannan yanayi za a gan wa a wasu idan suka ci abincin rana da latti, wasu gaskiya basa cin-- idan suka ci abincin safe da latti wasu basa cin abincin rana. Kawai abin da suke ciwa safe, rana, safe, rana. To, idan muka duba akwai mutanen da suke shirye don su ba da wa'annan gudumomarsu kafin zamantocewa mutum zai, zai wuce. To, irin wannan abubuwa yana da matuƙar mahimmanci mutum yayi rigacii abinci da safe? Hmm. To, waɗannan abubuwa suna da mahimmanci gaskiya mutum ya dinga cin abinci yanda ya kamata kuma da lokacin da ya kamata mutum ya ci abinci. Saboda yana ƙara mutum kuzari na wajen gudanar da ayyuka da dama. To, kuma za a gan wa da abin da mutum ya samu yayi da safe har ya zo yayi da rana. To, ai dare kuwa ya kammala zamantocewa hutu ne. Amma duk da haka ya danganta da yanayin mutum. To, abubuwan da ake dubawa kenan.